A'a, ba na saka safa kullum sai dai lokacin sanyi. A lokacin sanyi kullum ina saka safa. Yanzu haka da nake wannan maganan ina da safa a jikina. Hmm, ina saka safa amma lokacin sanyi kamar irin lokacin yanzu, lokacin da ake yin sanyi, to lokaci ne nake saka safa.